Kana kuma, kana kunna Bluetooth? Eh, nakan kunna Bluetooth idan za a yi mun turi. Nakan kunna shi idan zan sa earphones na Bluetooth ko jambox.